Ba na yin aiki bayan lokaci saboda yayin da na kammala duk wasu aikace-aikacena, tashi na ke yi, na gama aiki. Ba na yin aiki bayan lokacin aikina saboda in koma gida akan lokaci domin gudanar da wasu muhimman ayyukani ma da na ke da su.

Abin da nake son canzawa a gurin aiki shine ina so in ga naƙasa suma suna samun damar inda za su fake. Ba wai su yi ta faman wahala ba sinan sinan. Yadda na sha wahala ko yadda nake shan wahala, ba na so in ga wani yana shan wahala irin haka. Shi ya sa na sa a raina watarana ina so in canja wannan al'amari.

Sosai ina lulluɓa da bargo musamman a lokacin sanyi. Duk da dai ba kowane irin lokaci ne nake lulluɓa da bargon ba amma a kasari na fi lulluɓa da shi lokacin sanyi. A lokacin zafi kuma sai dai in ya kasance ana yin sauro kuma ba na shiga gidan sauro ko kuma ba ni da gidan sauro a wannan lokacin. To shi yasa nake amfani da bargo wajen lulluɓe jikina a lokacin zafi amma ƙwarai nima abocin lulluɓa ne da bargo.

Sosai ma kuwa ina son zama a jikin taga ko kusa da taga. Ko ba komai zan sha iska kuma zan yi kallo yadda nake so, zan yi leƙa da inda nake so. Sannan iska za ta waɗata inda muke zai yi daɗi, ba za mu takura ba zafi kuma ba zai dame mu ba.

Na fi son miya mai zafi saboda idan miya ta zama mai sanyi, ai ba za ta shahu ba, ba za ta yi daɗin cin abinci ba. Amma kana ci tana ɗan ƙona mahannu shine magana. Ma'ana akwai zafi a cikin amiyar ke nan. Ta buɗaɗɗi abincin ma ya buɗaɗɗi. Idan toh nema ko dami ya huce, ita miyar in har da zafi, to za ka fi jin daɗin cin abincin cikin kwanciyar hankali. Amma idan har miya ta yi sanyi, abinci ma ya sanyi, ai abinci ya zama lami ke nan ba zai ba da yadda ake so ba.

Ina son Fanta, lemu Fanta ko Miranda. Su na ɗaya daga cikin abun sha da na fi so kuma na ke kauna. A ɓangaren lemuka kenan, su ne waɗanda na fi so gaskiya saboda su na da daɗin sha, daɗin ɗanɗano, daɗin ƙamshi. Zuciya ta tuntuni ni na fi son irin waɗannan lemun.

Ina rubuta rahoto sau uku a sati saboda ta yadda za a samu sakamako mai kyau. Saboda idan rubuce-rubucin rahoton yayyawa, za a ga ba lallai a samu sakamakon da ake buƙata ba. Amma mundin aka nutsu, aka yi shi a haka, aƙalla sau uku a sati a yi ya wadatar.

Ba na riƙe yar riga a aljihuna, ina riƙe ta ne a hannuna ko a cikin jaka. Idan har zan riƙe ta a aljihuna ai za ta zama tatakura min ne, amma a cikin riga ai ta riga a sa ta a jaka a jaka ko a leda ai shine magana.

Ba na yi, amma idan na samu zan yi. Duk da dai a da mun yi lokacin muna ƙaramin yaro, amma a yanzu kusan girma ya sa ba ma na iya tuno irin waɗannan abubuwan sosai sosai. Kyarsai in na ga yara suna yi ne, amma ni ba na yi. Duk da dai hanya ce ta motsa jiki amma gaskiya ne dai a halin yanzu ba na yi saboda abubuwa sun yi mun yawa.

Ina shara, ina ɗan jan ruwa na zuba a cikin abubuwan da muke tara ruwa domin amfanin gida. Duk da dai ba kullum nake yin wannan ba amma dai nakan ƙoƙarta kowacce safiya na ga na yi ƙoƙari na rage waɗansu ayyuka a cikin gida.

Muna inganta aikin mu ne ta hanyar dagewa mai da hankali, kawo sababbin nazarinruka waɗanda a baya ba ma amfani da su. To ina ganin ta wannan hanyar kaɗai ma ya isa ka inganta ayyukanka ba tare da shigewa wani ruɗani ba. Duk abin da ka san zai haifar maka da matsala a aiki, ka kauce shi, ka kauce daga gare shi. Kar ka bashi dama ya zo ya zama yatsayar da kai guri guda kana ta kewaye kewaye guri ɗaya. Ka kasa samun mafita a aikin ku.